Lallai kwa ina son shayi sosai. Bana mafa harka wai in ba shayi. Kowanne safe saina sha shayi. Kuma bani da kuɗi ma saina nemo kuɗin da zan sha shayi. Kai shayi, ban wasa da shayi fah. Ina shan ta sosai ma kuwa.

Na fi so film mai tsoro, mai ban tsoro, film mai ban tsoro kamar horo film saka. Da kuma ina son kallon cartoon sosai ma kuwa tun ina yaro ma ina jin daɗin kallon cartoon. Sannan kuma akwai wani film da ake kira James Bond.